Wacce irin waƙa kuka fi so yaya ta shiga rayuwar ku? Gaskiya, waƙoƙin da na fi so shine waƙoƙin gargajiya da ake yi, a, na harshen Hausa. Saboda ina son su ne, saboda shine yaren da, da na fi ji, na fi fahimta kuma sosai. A, kuma ya shiga rayuwa na ne saboda tun ina ƙarami nake kallon fina-finai na gargajiya na Hausa. Don haka shi ya sa duk wasu waƙoƙin su nake sauraro kuma ina son fahimtar su. Ba, bana samun kalubale gurin fahimtar wasu kalamai daga ciki.

Wacce shawara za ku ba matashi da yake fara tara kuɗi? Gaskiya shawarar da zan bawa matashi wanda yake fara tara kuɗi shine yayi a hankai, yayi tattali kada ya riƙa tashr kuɗi ko yaya duka. Abin da zai yi ya ɗinka lissafi yana kuma adana kuɗi. Saboda wasu matasan da suke da kuɗi, duniya tana ruɗansu. Wasu su koma a biye-biye yan mata su ta kashe wa yan mata kuɗi. Wannan yana matuƙar hana matashi ya tara kuɗi, yayi amfani dashi yadda ya kamata. Shi ɗumma. To amma yanzu idan aka faɗa masu su kiyaye a wa kowace kalar mata, a hidindimun mata, to zaka ga matashi zai iya tara kuɗi, yayi amfani da shi don ya ci gaba.

Ku faɗa yanda ku ke amfani da wayar ku daga safiya har dare. Gaskiya ina amfani da wayana sosai a gurin kiraye-kiraye, da sannan tura saƙonni, da bincike da kuma ayyuka na kuɗi sosai. So ina amfani da wayana daga safe har dare sosai fiye da tunani saboda bana so ma na nesa da wayana. Sabida wayana ita ce abin da na fi amfani da ita sosai gaskiya.

A hausa rana ta fito amma wata ya fito. Ku faɗa game da jinsin sunayen da abin da yake burge ku a cike. Eh, to shi jinsin dama da ƙwai mata da ƙwai maza shine a jinsin ɗin. Akwai abubuwan da ake kira ake musu laƙabi a da sunan mata, akwai kuma abubuwan da ake musu laƙabi da sunan mata, ko wanne da nashi.

Ku bamu labarin abincin da kuka fi so, me yasa yake da muhimmanci a gare ku? Gaskiya, abincin da na fi so shine tuwo. Dalilin da ya sa kuma yake da muhimmanci a wurina saboda ba shi da illa a jiki kuma na saba da cin sa tun ina ƙarami. Shiyasa nake son tuwo. Tuwo ne kaɗai nake ci ya raƙe min cikina, na san na ci abinci amma ba aka san haka kawai ina dai cine yana daga cikin dalilin dayasa nake yawan son tuwo.

Ku bayyana hoton da kuka fi so sosai. Gaskiya, hoton da na fi so sosai shine hoton da na ɗauka a makaranta a lokaci da dama lokacin ina aji biyu a makaranta na ɗauki hoton nan, ina amfani da hoton sosai a gurin abubuwa da dama. Sabida haka kawai ni na ɗauki hoton kuma ya fi burge ni akan hotuna. Ko da yanzu na ɗauki hotuna da dama, basa burge ni akan wancan ɗin, wancan da shi nake amfani.

Iska mai daɗi da wuraren, wuraren ƙore ƴaƴa suke shafar jikinku. Eh gaskiya iska mai daɗi, ah yana da kyau sosai sabi da iska mai daɗi, ah eh ya fi kyau akan gurɓataccen iska. Duk lokacin da ka shaƙi gurɓataccen iska, so yakan taɓa lafiyanka sosai. To shiyasa muke son iska mai daɗi saboda ko ba komai, za ka ji, za ka ji daɗin rayuwanka kuma. Ba zai sama rashin lafiya ba. Sannan gurare ƙore kuma yana da kyau sosai saboda abu ƙore ma yana ƙara ƙarfin idanu kaman kallon su fulawa, ciyayi yana ƙara ƙarfin idanu sosai. Shi ya sa shi guri mai kore shima yana da kyau yana da kyau mutum ya rinƙa ziyarta wurare. Da kwai ciyayi saboda idan sa ya ƙara ƙarfi.

Kalmomin da bakinku baya rabuwa da su, waɗanda mutane suka san ku da su ku faɗa. Eh, kamar idan naka, na haɗu da samari, abokai haka ana haɗuwa da su da kai. Kalmomin da nake amfani da su wurin kira musamman ma ni idan na ga mutum ina kiransa brother, ɗan uwa kenan. To, wani da ya ji na kira brother an san wannan kalmar da ita nake kiran. Yawanci duk wani saurayi haka idan muka haɗu da shi ina amfani da wannan kalma sosai. Shi yasa bakina kuma bana iya canzawa har in dai na fita da wannan kalmar da ke kowa magana.

Ku faɗa gogewar ku game da rawa a biki ko shagali. Gaskiya, ni bani da wani gogewa a gurin rawa, gurin biki ko gurin wani shagali. Saboda ni ba na ma rawa ba, banma iya rawa ba. Ko da inaso yi ɗin, ba na iya yi, dalili kuwa ni ban koga rawa ba. Ba na son yadda ban san ma yanda ake rawa ba gaskiya.

Ku ba mu labarin wata rana da komai ya rikice amma daga ƙarshe ya daidaita. Eh gaskiya, akwai wata rana da zan tafi makaranta. Abubuwa su ka rikice, ina shirye-shiryen zuwa makaranta. Na rasha kuɗin da zan tafi makaranta sabida babu kuɗi a wannan lokacin kuma gashi lokaci ya kure. Da ƙyar aka zo na samu na daga wani abu nawa mai mahimmanci na sayar sannan na yi harhada kudaɗan nan na zo na tafi sannan komai ya daidaita daga baya.